Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayata ne wani sa'in da daddare, wani sa'in kuma da yamma, saboda idan na gama amfani da ita da rana, to da daddare in zan kwanta nakan sa caji. Wani sa'in kuma da rana, in na gama amfani da yamma sai na sa caji. Saboda da daddare ba sai na sa ba.

Kana fi son hawan matakala ko lifta? Eh, nakan so hawa matakala saboda na jijjiga jini. Shi yasa nake son hawa matakala. Amma lifta kawai sai ta hau dakai ta sauko dakai. Amma matakala ko zaka jijjiga jininka, zaka motsa gaɓoɓin ka sosai yanda ya kamata. Shi yasa nake hawa matakala.